Muna da wata ƙaramar rediyo ake ba ma shugabanninmu, sai sikire abin da ake so su a gaya musu. Wane-wane, amma a rediyon ma ana magana. Kowa zai ji ta wurin da ake amfani da shi ake sadarwa har muna magana da juna a wurin aiki.

In ba wai ya zama dole ba bana ajiyan kwafi bayanin mu saboda me ni ba shugaba bane. In ba wai ya zama dole ko abun da a ce za ko shi wuren hukuma ba. Amma in ba abun da zai haɗu da hukuma bane, ba ajiya kwafi.

Kasan dai bawan da yake so a cuce shi, to dole ya kamata duk abun da mutum zai saye ya duba kamar ni tun da ni ba maikuɗi bane. Na, na ba kai na ne dole in duba dafatarin kuɗi daga shida aka bani ko awurin cin abinci ko awurin siyan kaya kamar in bi.

Eh, wani lokaci ina cije farce saboda bani da lokaci na ma abun yanka farce ba in sai na yanka. Lokaci na gasa don ƙara tsayi, zan zana ciza na rage musu tsayi, bayada ƙyan gani na gasa dogaye haka a hannu.

Ko da shike an ce bawanda da zai zuwa a lokaci dai-dai, koka kai da leti koka kai kamin lokacin. Amma ni ina kokari ina zuwa a aiki kamin lokacin da aiki zai fara. Ina iya kai da minti goma, da minti biyar, da minti sha.

Ina iya amfani da kwamfuta sosai, domin na yi makarantar kwamfuta, sadaka shine ina shekara goma sha biyu. So kwamfuta abin da ake amfani da shi ne, ina da mashin guda ɗaya a gida da ake basu karana abubuwa daidai su da gida.

Ta, inda inda ike gina dangantakar kasuwanci shine ina fara je in duba in ganya wurin da zan fara kasuwanci wurin me kyau ne su waɗa wa su za su siya abin da nake so. Nawa zan kashe zuwa daga wurin zuwa wurin kasuwanci, nawa kuɗin moto zuwa wurin aka in ke fara tukuna kamin in fara kasuwanci.

Ni ba mai yawan kallon madubi ba ne haka. Wadda shike mun madubin ya ƙaramin maga ni so ba'a samu daman wai wa ne lokacin inanan ina duba madubi. Zan iya sa ti ma sanda ya zan samu in duba madubi banda haka ba na duba madubi sosai.

Ina cin abinci, na dare daga lokacin karfe takwas wato darai kenan daga karfe bakwai da yammacin karfe bakwai zuwa karfe takwas tara na dare shine nake cin abinci kamar in kwanta.